Yanda muke sadawa a aiki shi ne, a muna a gurin aikin mu muna da talafon. In za a kir, in in muna so mu sadata da kanmu muna da talafon a gurin aiki. Sai in kira ka, ka zo ofis ɗina, ka yi man abin da nake so. Haka, haka ne mune muke sadad- sadawa a wurin aikin mu.

Idan babu wutan lantarki, abinda nake yi shine inje in ɗauki wayana na dinga dannawa ko in dinga kallon yutub ko in din inje gurin abokanai na muyi hira. Shi kenan abunda nake yi bam mu da wuta.

Gaskiya ni bazan iya ce muku ga kalan zare da nafi so ba. Amma don fim da nake kalla naga mutane suna son rose, kuma nima ina son rose to shine fure da nafi so, rose flower.

Gaskiya, ni yadda nake sassauta wa rikici a gurin aiki shine zan je gurin manager nah na gaya mai abunda ya ke faruwa, in manager na ya ji shi sai ya zo ya duba miye ya ke faruwa ka fin ya san meye zai yi.

Gaskiya lokacin da ni na fi so, da, da, da na fi so shine da daddare. Saboda da daddare bana komai, bacci na zan so-- zan zo na yi a gida. Bana komai dare dare. Kuma ni na son bacci. Ka suna gurin aikin mu, ba, ba mu lokaci na muje mu sha iska a wajen aiki ai.

Gaskiya, ni yan da nake kammala aiki nawa. Shine ina kammala aikina da sauri. Kaman yamma, kaman da yamma ne nake kammala aikina. Saboda idan yamma ya yi shine closing time ɗina. Na gama, kowane aiki da za'a kawo mun idan yamma ya yi ba zan, ba zan yi shi ba sai gobe kuma.

Gaskiya abunda nake yi da yamma kafin na yi bacci shine na danna waya na. Bayan na gama danna waya na, sai in ɗauke dutsan guga, inje in goge kayana da zan je aiki da shi gobe ko makaranta.

Gaskiya yanda nake tabbatawa da ingancin aiki shine zan duba ya ka yi kalan aiki dan zan duba in gani in bibiye duk abun da ka rubuta. In na duba sai gan ko ka yi mistake ko ba ka yi mistake ba. Idan ba ka yi mistake ba, aikinka ya inganta amma in ka yi mistake dole adu in ƙara dubawa aikin da ka yi.

Gaskiya ba zan ce ina sa turaren kullum ba, saboda idan na sa turare mai ƙarfi, za ka ga yana dame ni, yana samin ciwon kai, abin da ya sa ba na sa turaren kullum.

Eh mana, ina amfani da ajiya ranar gizo, a yanar gizo sosai ma. Ka san idan kana amfani da ajiya a yanar gizo, zai taimaki wayanka, kar wayanka ta cika da sauri. Saboda a wannan a yanar gizo kana sa kome da kome naka kana ajiyewa.

Ni bazance nafi son zama a birni ko ƙauye, amma gaskiya ni gurin da nafi son zama shine birni, so-soba da a birni akwai komai da komai, komai da komai. Amma a ƙauye babu komai, babu komai da komai.

Gaskiya, irin wasa da nake yi a waje shine wasan ƙwallon ƙafa saboda abin da na fi so ke nan kuma abin da na iya ke nan. Na fi son wasan ƙafa, wasan ƙwallo da ƙafa kuma ina son wasa din sosai.

Gaskiya, irin mai da nake amfani da shi, shine Vaseline. Ni bana amfani da ko wane mai ba, sai dai Vaseline nake amfani da shi. Vaseline ko Nivea, ita ne nake amfani da shi.

Gaskiya, gurin da na fi son ciyar da hutu shine gidan mamana. Gurin duk ne nake so na dinga cin hutu na. Dan naga mamana ina jin farin ciki. Abin da ya sa gidan mama nane gidan mamana nakeson ciyad da hutuna.